Kana fin son fanka ko AC? A'a, kowanne da yanayin aikin shi saboda haka dukan su biyun ina son su amma sau da dama nafi son AC lokacin zafi-- lokacin sanyi domin ya ɗumama ɗaki yayi daɗi. Wani sanyi da ake yi ba za ka ji shi ba zai ɗumama ɗaki, ɗaki ya yi dumi. Amma shi kuma fanka, shi kuma lokacin zafi nafison shi domin ya dinga huro iska wanda zaka ji ba ka jin zafi. Dalilin shi ne, abin da ya sa nafison fanka lokacin zafi idan AC ne ka kunna, ɗakin ne zai ɗau sanyi kuma sanyin da zai ɗauka jikin garu ne ke ɗaukan sanyi gaba ɗaya da ɗakin. Shi kuma fanka iya iska ne kawai yake hurowa sabida shi sanyi AC yana da illa sosai sabida jikin mutum yake shiga kai tsaye. Amma shi fanka iskan ne kawai zai huro, ya samu ya kora zafin. Shi kuma iska-- shi kuma AC zai kama jikin garu ne, sai ka ga cewa mutum ya-- sanyi ya-- sai-- sai sanyi ya dinga kama jikin mutum idan bai yi a hankali ba sabida wannan AC da, sabida wannan AC da yake ba ɗakin sanyi shiyasa amma nafison fanka tunda shi iya huro iska yake yi. Amma shi kuma AC gaba ɗaya jikin ne, jikin ɗakin ne yake ɗaukan sanyi shiyasa nafison shi fanka lokacin zafi.

So nawa kake karɓan kira aiki? To, ina ansan kira aiki ya danganta ne amma wani zubin karɓan kira aiki ba zai yi kirgu ba. Duba da yanayin yawan kwastoman ba abba ne wanda za'a tsaya iya ƙirga shi cikin sauƙi. Shi yasa so da ba zan iya ce ga adadin mutanen da suke kira lokacin, lokacin kira, lokacin al'al a aiki ba. Sabida kiraye kirayen yana da yawa. Ba zai kirgu ba don ance za a ƙirga shi abin zai yi yawa. Amma mukan samu kiraye kiraye a wurin aiki sau da yawa. Amma za a iya yin a ɗayan hasashi. In kasuwa ta yi kyau akan samu kiran mutum talatin ɗari hamsin. Duba yanda bai kama wa, ya danganta da yanayin ayyuka ne yanda suke yawa. Da kuma yanayin kwastoma ansa kuma yanayin samun sababbin kwastoma. Wayanda ba su san tsare tsare ba suna neman ai musu bayani game da, a, eh, game da kayayyaki ko wasu awo ayyuka da muke bayarwa. Ko kuma wasu dai tsare tsare da kuma yanayin farashi. To akan samu kiraye kiraye sosai. Eh wasu kuma da yanayin su kuma suna waje mai nisa. Sukan samu ai su kira ne ta yanda za ce a tsaya a yi bayani ta yanda za a aika musu da kayan su. Ya je gare su. To akan samu kiraye kiraye sosai a wurin aiki. Wanda ma ya kam ma kai daruruwa na zubin. Sabis musammana idan an sa ma sababbin kaya kuma an tallata. Jama'a sun gani suna buƙata suna son su san yanayin farashi da kuma yanayin tsare tsare da kuma yanayin ingancin kayan. Suna neman bayanai sosai akan kayan. To akan samu kiraye kiraye a wannan lokacin sau da yawa. Sabida an zo da sabon lamari. Kuma mutum yakan so ya son, ya san me zai siya. Aka ce siyan na gari mai da kuɗi gida. To lalle a wurin aiki mukan samu kiraye kiraye sau ɗari, sau kaza, sau da yawa dai sau da yawa sabida indai an zo da kayayyaki a shi fulaza ko a shaguna. To dole kwastoma yana buƙatan a mai bayani. To kuma wasu kwastomomin suna nisa ne, suna nesa ne dole sai an samu an musu bayani idan sun kira. Bayan sun gani ta yanda aka ba da bayanai aka wallafa ta yanar gizo. To suna buƙatan su ƙara kira don ance waƙa a bakin mai shi ya fi daɗi. To su kan so su ji daga bakin masu kaya, masu aiki akan abun. Wanda kuma suka san yadda tsarin abun yake. A ƙara musu bayani ta yan da za su gamsu. Su san cewa abun da za su siya mai inganci ne. Ga kuma yanayin, yanayin, yanayin kyawun shi. Wanda ba za su san wannan ba dole sai sun yi kira. Sun kira masu kaya sun musu bayani ta yanda za su yi kuma aiki da wannan abun. Ta yanda, ta yanda za a ba su bayani yanda za su yi aiki da shi abun da suka siya. Ta yanda ba za a samu matsala ba. To wannan ya sa dole za a samu kiraye kiraye. Wanda wasu ma bayan sun tafi za su iya zuwa su ga wani abun da ba su gane ba. Duba da yanayin abubuwan sun yawa. Ba dole ba ne kowa zai riƙe da abun da aka gaya mai lokaci ɗaya. Sai an ƙara yi ana mai bayani. To wannan yakan jawo kira sau da yawa wani lokacin. Kila an zo da sabon abu. Mutane ba su gama wayewa da shi ba. Kuma suna son su yi aiki da shi. To akan samu kiraye kiraye a wurin aiki sosai. Wanda ma wani zubin ba zai kirgu ba. Duba da yanayin yawan.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To, shi dai aiki a koda yaushe dai aiki ne, a koda yaushe kuma rayuwa rayuwa ne. Amma wani zubin akan daidaita aiki da rayuwa ta fanni. Idan aiki na albashi ne, mutum yakan duba aikin da yake yi sai ya san kalan rayuwan da zai yi. Kaman dai idan mutum ya san shi fadai a rayuwan shi, a aikin shi ga abin da yake samu to ba zai dinga kashe kuɗi a yanda, ba zai dinga kashe kuɗi a rayuwan shi yanda wannan albashin da yake samu sai ta sa an dinga bin shi bashi ko san ninkin abun da yake iya samu. Kaman dai idan mutum yana samun dubu talatin a wata, zaka ga yanayin ma'amalan shi duk yanda zai yi a wannan watan dubu talatin ɗin nan dai sai mai daidai bakin gwargwado zai san yanda zai lalaba. Ba zai yiwu a rayuwa mutum yana samun dubu talatin a wata ko dubu ashirin da biyar. Yace duk in zai sa riga ko kuma zai siya riga, to lalle na adadin wannan kuɗin zai siya. Wanda idan yace zai haka to ya yauɗari kan shi. Duba da cewa idan ya riga ya samu wannan kuɗin sai kwashe ya siya duka kaya. To idan yana jin yunwa zai yi. Allah ya kyauta wa ace ma yana da iyali to wai ni ya zai yi ya ciyar da su? Wanda an san dai komai na Allah ne. Amma yace "Ka tashi in taimake ka." To, ba kuɗin da zai ciyar da su, ya kwashe ya siya kaya duka ko wani abun ƙile ƙile ko irin waya. Ya je ya siya na dubu talatin kuma shi bai da abincin naira talatin a gida. Kaga ko wannan ba a daidaita aiki da rayuwa ba. Wanda ana so mutum ya san yanda zai iya daidaita ta yanda zai yi abin shi cikin daidai gwargwado da iko. Ta yanda mutum zai dai ko dai ba a ci nama ba amma za'a ɗan ci mai kyau. Ba zai yiwu mutum abun da yake samu na wata yaje gaba ɗaya ya sa, yace duk rigar da zai siya. To, sai ya siya na abunda yafi wannan kuɗin wanda irin wannan rayuwa babu wani daidaitawa a cikinta. Wanda kawai ana yi abu ne gaba gaɗi, ana abu ne na san rai da zuciya. Duk idan ɗan adam yace zai tafiyar da rayuwan shi cikin haka, to za'a iya samu matsaloli sau da yawa ta ɓangarori da yawa. Sabida kuɗi zai kasance da ya shigo, za'a je ayi guda ɗaya da ita. Wanda kuma ita dai kullum tana buƙatan ta ci abinci safe da dare da rana. Wanda da wannan kuɗin da za'a siya abinci da wannan kuɗin an kwashe an je an siya kaya ko an siya takalmi ko hula ko kuma wani dai abun ƙile ƙile can. Wanda da an siya wannan lokacin bashi kenan ba, wata lokacin da zaro ba za'a ce irin wanda bayi bishi za'a ƙara siya. Duba da ana son ai karya ko kuma a nuna akwai kuma alhakin bashi sai dai kawai sun girma da kuma sun girmawar jama'a. Ta yanda za su ga ƙiman mutum su ya ba mishi lalle shi.